Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Ina yin aiki, ina zuwa ƙwallo, ina dawo ƙwallo, ina zuwa in yi wanka. Bayan na yi wanka sai in tafi masallaci. Da zarar na dawo masallaci na ci abinci, so zan yi fira. Bayan na yi fira sai in je in kwanta.